Wane irin jaka kake kai? To jaka dai da na sani a Hausa za ta iya ɗaukar jaka wacce ake sanya kaya ko kuma jaka nau'in dabba ta jaki. To, a zahirin gaskiya a yanzu dai babu jaka sosai. In ta daba ce kenan, wadda ake hawa gaskiya ba'a samu sosai ba sai dai a da a lokacin muna yara mu kan hau jaka, irin fara, baƙa ko sauransu. Don kuma jaka ce wacce ake sa kaya ita dama ba hawan ta ake ba. Don haka bana tunanin ma ita ake, ake magana akai.